Wace rana kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ranar Monday ne, saboda ranar kasuwa ta ficika ana hada-hada na mutane sosai. Shiyasa nake zuwa kasuwa ranar Monday.

Gaya mana, ku gaya mana game da koko. Shi koko yana da daɗi musamman a dama shi da safe saboda idan ka sha cikin ka zai warware kuma koko al'ada ne da muka ga iya yanmu.

Idan lafiya ta ɓace, menene matakin farko a gidanku? To, idan mutum bai da lafiya, matakin farko a gidanmu shine za mu kira dokta, ya zo ya duba shi ko kuma mu yi fosaid, taimakon gaggawa mu zo mu ba shi magani.

Yaya kuke kare kanku a lokacin zafi? To, lokacin zafi muna samu ne mu samu mafici, mu dinga fifita mu kwanta a cikin tsakar gida, ko kuma inda wuta zamu shiga ɗaki mu kunna fanka mu cire rigunan mu.

Mutane nawa ne a yankin ku kuma nawa kuka sani? Eh, akwai mutane da yawa a yankin mu, abokan ni na da kuma abokan arziki. Akwai waɗanda na san su sosai saboda suna kusa da ni tare muke mu'amala.

Me kuka fi so a harshen Hausa? Ni na fi son naji ana karanta littattafan Hausa saboda suna bani nishaɗi a rayuwata sosai. Zan ji ina jin farin ciki idan naga ana karanta littattafan Hausa.

Idan kun ga wani dattijo mai ƙoshin lafiya, me kuke tsammanin sabonsa ne? To, tsammani shine yana da yara wanda suke kula da shi ko kuma shi ya samu kuɗi tun da wanda yake amfani da shi.

Ku kwantanantan bikin suna da al'adunsa a wuranku. Shi bikin suna biki ne wanda mutane family duk za su zo su taru a yi murna, murnan haihuwan da aka yi shi.

Ku gayamana yadda kuka koyi abinda baku iyaba a farko? Yadda muka koyo abinda bamu iyaba a farko mun zaunane a gaban iyayenmu shiyasa muke kallansu suna nunamana.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh, ina siyan kaya a a yanar gizo saboda ina samun sauƙi wajen siya. Shi yasa nike hawa online na bada target na siya kaya saboda.

Wacce hannu kake amfani da ita? Ina amfani da hannun dama na ne wajen cin abinci ko wajen wasu ayyuka masu ƙarfi saboda na fi jin daɗin amfani da shi a koda yaushe wajen.

Ku gaya mana lokacin da kuka sauya ra'ayinku. Mun sauya ra'ayinmu ne lokutan da muka ga ya dace a ranakun rayuwar mu sabida muna.

A ganin ƙu yaya wasan kwaikwayo da bikin waƙa suke? Wasan kwaikwayo ana yin shi ne lokacin da za a ba da hutu a makaranta, za a tara ɗalibai sai su ba ma mutane.

Ku bayyana ƙaramin garin da kuka sani sosai. Ni na san garin Kaduna sosai saboda ina yawo a cikinta warere warere ana aika na ko kuma inje wajan uzuri na.

Wacce kalma kuke son faɗi don kawai tana da daɗin ji? Ina jin daɗin faɗan kalmomi akan ayabe ni, kalmar tana man daɗi sosai sabida ina jin daɗi.

Ku gaya mana game da injin ɗiban ruwa. Shi injin ɗiban ruwa ana haɗa shi ne sabida mutane su amfana da shi, saboda idan an kunna shi ruwa.

Ku bayyana rawar da aka sani a yankin ku. Ita rawar da aka sani a yankinmu muna yin ta ne lokutan bikin sallar ƙarama, saboda muna jin daɗin murnar sallah.

Ku gaya mana game da tudu, ko-kogi ko dausayin da kuka fi so. Ni na fi son kogi ne saboda in ana zafi zan je na shiga, na yi wanka na ji sanyi.

Ku bayyana mana wurin da kuka kwana, hototun ƙuruciyar, tun ƙuruciya mana zuwa hutu ne wajen kakanninmu saboda muna jin daɗin hutu a wajen kakanninmu.

Wani malami ka ke fi so? Ni nafison malamina na islamiyya sabidashi yake koyamun addini ba tare da ya zalunce ni ba ko kuma ya tilasta ni yin wani abu.

Ku gaya mana game da shirye-shiryen Hausa a talabijin. Shirye-shiryen Hausa a talabijin suna ba da nishaɗi sabida zaka iya ka kalli wasanni masu daɗi wada za su faranta maka.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Ina amfani da BBC ne saboda ta ɗan fi ɓani nishaɗi wajen kawo labarai masu daɗi.

Kana sanya, kana sanya hula? Eh ina sanya hula sabida ina so na dinga sata saboda kaina in dinga satur ta shi ba tare da ƙura ta ɓata mun kai ba, shi yasa nike jin daɗin sata.

Wani kayan marmari kake fi so? Kayan marmari ni nafi son lemu da ayaba da kankana da kuma aful sabida idan ina shan su suna ƙara mun nishaɗi.

Kana kwana a gado koh kasa? Eh ina kwana a gado sabida gado yana da ɗaɗin kwanciya. In ka kwanta a ƙasa gabaɗaya ƙabobin ka za su yi maka zafi ne shiyasa na fi so na kwanta a kan gado.